Ina na ke son ziyarta gaskiya, ina son ziyartar filin ball. Da kuma inda ake buga dambe, inda ake dambe da kuma inda ake buga wato game. Na iya, na son kallon game kamar yin a talabishin da kuma wasannin hannu daban daban da kuma ina son yi ne a filin ball sosai. Yawancin lokuta dai ina yawan ziyartan filin ball sosai.

Eh maganan gaskiya ina yawan amfani da amfani da WhatsApp dina, Facebook, da kuma wato wani app na na buga game e-football. Gaskiya suna yake yawanta amfani da su don ko da yaushe kullum ina yawanta shiga don in duba abu.

Eh, sinsiyan da nake amfani da shi ina amfani da sinsiya kwakwa da kuma sinsiya mai laushi. Sinsiya kwakwan nan inayi amfani da shi wajen share ƙasa sai kuma sinsiya mai laushin wajen share ɗakuna.

Eh maganan gaskiya ina son kallon wata da daddare saboda yana da haske kuma yana da abun burgewa. Yawancin lokuta ma muna yawaita kwana a waje. Dan lokutan da wata yana haskawa ƴan nepa ba su cika ba mu wuta ba. Saboda shi yasa yawanci muna yawan kwana a waje muna kallon wata kuma abun burgewa ne.

Eh ina sauran ayyukan da suka fi mahimmanci, eh da kuma lokuta ina ba su lokuta ga time da zan yi wannan da lokacin da zan yi wannan. Ina fara da mafi amfani da muhimmanci sosai saboda gujin ɓacin lokaci.

Ina amfani da launin tawada, baƙi saboda baƙi da kuma, eh, eh, kala mai launi blue. Na yawan ta amfani da su a makaranta amma ba na amfani da ja saboda ja na malamai ne.

Eh gidanmu gaskiya kasan gravel suke yi da shi, da kuma kasan bakin kogi mai laushi. Ba mu da jan ƙasa gaskiya sai dai a kofan gidanmu akwai jan ƙasa.

Eh, abunda nake tuna da yaro gaskiya suna da yawa. Ina iya tuna lokacin da nake yi makaranta, lokacin da aka bulale ni sabode laifi da nayi, an bamu homework toh banyi ba gaskiya an dakeni da kuma lokacin da muke zuwa ɗeban ruwa, lokacin da muna yara muna zuwa ɗebo ruwa daga fili mai nisa, ɗebo ruwan mu kawo da kuma idan an kawo ma mama na itace muna yawan ta shigar mata, sai kuma muna zuwa yawo.

Eh gaskiya ina son lemu da tuffa da kuma kankana. Gaskiya ina son sosai saboda suna ƙara jini sosai kuma suna ƙara kuzarin jiki.

Eh gaskiya ina son bikin suna da bikin aure da bikin, eh da bikin haɗuwan makaranta, da bikin gamawa makaranta. Gaskiya ina son bukukuwan sosai saboda suna haɗa kan mu, da kuma muna jin daɗi da farantawa rai, juna rai.

Gaskiya ina wanke gashina kowane rana idan na shiga yin wanka. Dan na fito zan goge, in sake shafa mai man gashi to haka na ke yi koyaushe.

Eh, wani lokacin muna aiki har bayan lokacin aiki gaskiya saboda mu samu kammala ayyukan da aka fara ba tare da wani matsala ba.

Eh, inda nake aje makullena a wurare biyu ne. Ina aje makullena a cikin akwatina, sai kuma idan kuma zan fita inyi nisa sosai kaman zan je filin aiki, ina sashi a cikin wani kofi da yake ƙofan ɗakina.

Gaskiya ba abun da nake shirin yi illa kaɗai. Wanke kayaki na da zanyi da sukai dotti domin shirya sabon mako da za a shiga.

Gaskiya ina son ganin shirin kallon shirin Hausa Hausafim sosai kaman loka in Hausafim da ya jima kaman su lokacin Marigayi Ibro da su Ali nuhu Adam a Zango gaskiya ina jin daɗin kallonsu sosai kaman akwai wani Hausafim da suka taɓa yi ina kalla shine ƙarangiya gaskiya akwai nishaɗi sosai.

Eh gaskiya ba a irin kyautar da ba, bana bawa. Ina ba da kyautar kuɗi, ina ba da kyautar ruwa, ina ba da kyautar abinci, ina ba da kyautar filin kwana, na iya ba da kyautar takardu. Gaskiya abubuwan da nake bayarwa kyauta suna da yawa.

Eh gaskiya ina son sanya agogo a hannu saboda agogo yana da amfani sosai wani lokuta idan ba ka tare da wayanka zai nuna ma lokaci da kuma yana ƙara gyara mutum wankan shi dai da kuma yana sa a girmama ka a cikin jama'a.